Eh ina amfani da waya sau diyawa gaskiya. Duk lokacin da ina firi ina amfani da shi. Ina buɗe internet, ina yin WhatsApp, duk social media na waya wannan ina yi muna taɓawa duka. Sau diyawa kullum sai na yi amfani da waya na kusan so talatin zuwa arba'in.

Eh muna ajiye kwafin bayanan mu saboda ajiye kwafin bayanai, kwafin bayanai yana da matuƙar amfani sosai. Ko da wani abu ya taso daga baya ma mutum zai zo ya bincika ya duba. Ko da wani abu ya tafi ya wurin aiki ba daiɗai ba, zaka zo ka duba kwafi ɗin. Sai ka yi wannan ka cire ka gani, ka gama matsalar.

Eh ina kulle ƙofa kullum. Kullum ina kulle ƙofa sosai ma. Don tsaro ne gaskiya ru kulle ƙofa tsaro ne. Eh zan ba gida tsaro. Idan mutum ya bar ƙofa a buɗe, a buɗe ko wani ɓarawo zai zo ya shiga ya ɗauke maka abu. Shiyasa muke kullewa, saboda kare kayanmu da kuma gidanmu ƙomplit gaba ɗaya. Muna kullewa sosai. Muna kullewa sosai. Muna kullewa.